Na fi son biredi mai yanka-yanka wanda ake kira da slice. Wato wannan biredi yakan bani sha'awa musamman garɗinsa da kuma laushinsa da kuma yanayin yadda za ka ƙayyade wanda za ka yi amfani da su wurin karin kumallo.

Na fi son tufafin auduga domin shi tufafin auduga akan iya a goge shi sannan kuma yakan iya yaɗau lokaci. Kana wanke shi, kana goge shi, kana saka shi kuma me ya fi min daɗi wurin sakawa.

Ina son zama ne musamman a lokacin da na gaji, na kan samu inuwa, in naɗe ƙafata, in zauna da kyau. Domin shi zama ya fi daɗi lokacin da ka samu inuwa mai kyau.

Eh tabbas ina tara tsabar kuɗi. Kusan ma shine abun da na fi yi domin nafi sabawa da haka tun da jimawa. Nakan ajiye yawancin kuɗaɗen da na samu ne a tsaba domin na fi son irin wannan tsarin. Abun da na saya, in ciro tsabar kuɗin, in je in saya.

Eh, ina sanya agogo a hannu amma ba kowa da wani lokaci ba. Nakan sanya su ne musamman in zan je wani wuri mai muhimmanci ko wani taro na manyan mutane domin yakan fito da mutum sannan ya kara wa mutum ƙima da.

A'a, ba na sabunta shirye-shiryen kwamfuta domin ban samu wannan dama ba. Amma waɗanda na sani wadda suke sabunta shirye-shiryen kwamfuta, haƙiƙa suna baaa ni sha'awa. Sannan kuwa sukan burge ni. Amma ina so in samu wannan dama in fara sabunta shirye-shiryen kwamfuta.

Eh, ina amfani da sauro net domin wannan sauro net din yakan kiyaye mu daga cizon sauro wanda in baku da shi lafiyanmu tana cikin haɗari. Domin shi sauro yana da illa sosai. Shi ne yake sanya mutane ciwon malaria. Hakika sauro net yana da matuƙar amfani wurin kiyaye lafiya.

Eh tabbas kujerunmu suna da daɗi domin kujeru ne wanda aka yi su da soso mai laushi wadda in ka zauna, za ka ji daɗin zama ga kuma tsayi ga kuma faɗi da zai ɗau mutane da dama. Amma kuma ina so in ƙara ingantasu, in ƙara masu soso mai laushin nan.

A'a, bana karanta jarida. Domin yanzu ana wani zamanai ne wadda ba dole sai ka karanta jarida ba. Idan ka hau shafin sada zumunta da kuma yanar gizo, za ka ga du wasu muhimman saƙonni da kuma abubuwan da suke tafiya wadda ya maye gurbin jarida.

A'a ban iya yin iyo ba amma kuma ina da ra'ayi idan na samu dama zan koya domin akwai lokacin da na je zan gudan yin iyo na so na samu matsala da ƙyar na samu nasira tabbas wanda suka iya yi sukan burge ni kuma ina so in koye su.

Ina wanke tufafi ne sau ba adadi. A duk lokacin da na gaji da wannan tufafi ko kuma tufafin na ya yi mini kadan, sai na kyautar da shi ko kuma in jefar da shi.

Kwarai, ina tafiya kasuwanci musamman a lokacin da ake rani, lokacin da kayan masarufi sun yi arha. Nakan zuwa wasu kasuwanni in dinga sayo wa'innan kayayyaki. Ina zuwa ina siyarwa, ina samun riba.

Ina ci da cokali ne saɓanin ci da hannu domin tun lokacin da na girma na daina yin amfani da hannuna wurin cin abinci. Na fara amfani da cokali amma kuma har yanzu ina da ra'ayin in dinga cin abinci da hannu nan gaba.

Lokacin da na kamu da mura, nakan kiyaye shan ruwan sanyi da kuma zama a wurin da akwai iska mai ƙarfi. Sannan kuma nakan garzaya wa wurin likita domin ya ba ni magunguna da zan yi amfani da su ya kawar min da wannan mura.

Na fi son gidan abinci irin na zamani na en gayu amma su abincin su yana da tsada sabanin wurin cin abinci na gargajiya amma duk da tsadan abincin su ni nafi son wuraren abincin su.

Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai domin a wurin aikinmu an sa mana doka mai sauri. Duk lokacin da baka zo aiki lokaci daidai ba, to akwai wani tsari wanda za'a dinga cire ma kuɗi a cikin albashinka da za'a baka a ƙarshen wata. Saboda haka nake kiyayewa nakan zuwa aiki lokaci daidai.

A'a, ba na rike riga a aljihuna domin abin kwata-kwata baya burge ni. Hatta wasu lokuta ma, wanda suke da wannan ɗabi'a ko wannan hali sukan bani haushi, abin yakan ba ni takaici.

A'a, ba na da sa hannu a saƙonnina domin ni ba ma abokin yin saƙonni ba ne. Ballantana ma in sa hannu, amma kuma ina da ra'ayi hakan nan gaba domin wannan suke sa hannu a saƙonninsu sukan burge ni.

Nakan ajiye hotunan wayata a cikin wani folder wadda iyalai kaɗai ne nake da yanda zan iya shiga in gan su, domin wasu bana so su kalle min su dan bana so a ga wasu tsaruka wanda ba nawa ba.

Ina zuwa kasuwa sau biyar a mako domin na kan bawa kai na hutu na kwana biyu na ƙarshen mako domin in samu in huta sannan in ziyarci wasu ƴan uwa da abokanan arziki.

Nakan taimaka wa mutane ta fanni uku. Na farko, da shawarwari ta inda za su inganta rayuwarsu. Na biyu, idan ina da hali, ina taimaka musu a wasu al'amuran rayuwarsu. Na uku, idan suka buƙace taimako na a cikin wasu al'amuransu, nakan taimaka musu.

Ina sayan abubuwa da dama a kasuwa, kama daga tufafi, kayan masarufi, wa-wayan salula da kuma wasu kaya na amfanin gida da kuma idan lokacin gyare-gyare na gini yayi, nakan saya a kasuwa na ma.

Na fi son tuwo, musamman tuwo irin na Hausawa. Tuwon shinkafa da miyan kuka ko kuma miyan ganye. Tabbas idan na samu wannan tuwo yana ɗebe ni cewa ina matukar sonsa sosai.

Na fi son kallon fim na Indiya domin a fina-finansu sukan nuna al'adunsu da yanayin rayuwarsu. Sannan kuma akwai darasussuka a cikin fina-finansu. Wannan ya sa nake son kallon fina-finan Indiya.

Abun da nake fara yi da safiya idan na farka, nakan yi alwala, sannan in yi sallah wato ibada. Daga nan kuma nakan zama in yi karatu, sannan kuma in yi kumallo. Daga nan sai in fita aiki.

Nakan kare kaina daga sauro ta fanni biyu. Na farko, nakan yi amfani da SauroNet, wanda kusan shi ne lamba ɗaya wurin kare sauro wanda muke amfani da ni da iyalina. Na biyu kuma, nakan yi amfani da maganin sauro. Shi ma yana amfani matuka wurin kashe sauro.

Hakika bana yin nisa tafiya da kafa. Don yawancin tafiya na da kafa baya wuce mita hamsin. Na fi amfani da babur ko kuma mota ko kuma wani abun sufuri wanda zai rage min wannan tafiya cikin sauƙi.

Eh, ina kuka lokacin yankan albasa. Kusan kullum na kan yi kuka. Amma kuma da na yi tambaya me yake jawo wannan kuka, sai aka ce min ai ba matsala ba ne domin yakan yi magani na ciwon ido a cewar wasu.

Idan na samu ragowar abinci, nakan ba wa mabukata wani lokaci kuma nakan ba wa maƙota ko kuma waɗanda ba su da hali sosai. Abin takaici ne ka zubar da abinci kuma kana ga akwai mabukatan da ya kamata ka ba wa. Tambas idan ka samu ragowar abinci, ka yi kyauta da shi ka ba wa mabukata.

Na fi son takalma sau ciki domin sukan kare ƙafata daga wasu haɗarirruka da kuma ƙura. Sannan kuma nakan yi amfani da su in zanje aiki domin yanayin aikina wuri ne wadda idan ba ka sa irin wannan takalma ba, to za ka iya samun hatsari.

Eh, ina son buɗe taga a ɗaki domin buɗe taga a ɗaki yakan ba da dama iska mai kyau mai inganci ta shigo. Sannan kuma zaka samu haske mai kyau. Shima.

Nakan shirya ayyuka ne daƙi-daƙi. Nakan farawa da ayyukan da ba za su ɗau lokaci ba sannan ba za su gajiyar ba, sai in mai da hankali a kansu in gama su duk tukuna sai in biyo baya in ɗau manya-manya ayyuka su ma in gama da su.

Mukan yi taro a mako aƙalla sau biyu domin mu samu haɗin kai da kuma shakuwa tsakaninmu. Yin hakan tabbas ya sanya shakuwa kuma haɗin kai da raye-raye tsakaninmu. Hakika wannan yana da mahimmanci.

Eh, ina ajiye kwafin bayanai domin ajiye kwafin bayanai yana da amfani musamman lokacin da ka rasa asalin original ɗin wannan bayanan sai ka yi amfani da kwafi ɗin. Tabbas, ajiye kwafin bayanai ya yi matuƙar amfanar dani. Sannan kuma idan na ga mutum yana ajiye kwafin bayanai wannan yana burge ni.

Ina kallon madubi ne sau biyu. Na farko da safe bayan nayi wanka, nakan kalli madubi in ga yadda fuskata ta take. Sannan kuma da daddare nan ma bayan nayi wanka, nan ma nakan zauna in kalli madubi in ga yadda fuskata ta take.

Ina son ciyar da hutu tare da iyalina. Idan na samu lokaci na hutu, nakan fi so in zauna tare da su sannan kuma in ziyarci wasu abokan kirki, da ƴan uwa da mutanen da na ji ma ban haɗu da su ba.

A'a, bana iya ɗaura ƙulli, domin ban samu dama hakan ba. Amma kuma abun yana burge ni saboda lokuta da yawa idan naga wani yana haka abun yana bani sha'awa sosai. Tabbas ina so wataran na gwada.

Ina yin itafa da hannuna guda biyu, hannun dama da hannun hagu. Nakan haɗa su domin in yi itafa. Sannan kuma ba ƙaramin abu bane yake sa na yi itafa. Abun da ya sa na yi itafa toh lallai wannan abu ya yi matuƙar burge ni.

Muna sadarwa a wurin aiki ta hanya biyu. Na farko, mukan yi amfani da wayar salular mu mu kira abokan aiki. Na biyu kuma, mukan yi tattaki har cikin wuraren aikin domin mu yi magana da su ko mu sadu da su.

Aikin gida da nake yi kullum shine share ɗakina, ɗakin da nake kwanciya. Ɗakina ina share shi a ƙalla sau uku a yini guda. Ina share shi da safe, bayan na tashi a kwana, sannan kuma da rana ma nakan share shi, sai da dare ma kamun na yi bacci ko kwana ina share shi. Wannan shi ne babban aikin gida da nake yi kullum.

A'a, ba na fikicin tufafi. Domin ni ban samu wannan dama ba amma kuma idan na samu wannan dama tabbas zan yi. Kuma idan na ga wasu suna fikicin tufafi ƙwarai abun yakan ba ni sha'awa.

A'a, ni ba na amfani da ajiya a yanar gizo domin har yanzu ni ban yarda da wannan fasaha ba domin ni ɗan gargajiya ne. Amma kuma ina so nan da wani lokaci in fara yin haka.

Nakan ajiye takardun aiki ne a wuri mai tsaro. Domin su wa'innan takardu suna da matuƙar muhimmanci. Rasa su zai iya bada matsala. Sannan kuma ba na yarda in ajiyesu a wurin da kowa zai iya gani. Ina tabbatawa na ajiye su a wuri mai tsaro.

Naman da na fi so shi ne naman saniya saboda naman saniya yana da auki sannan da arha a kasuwa kuma yana gina jiki sosai. Tabbas wannan naman kusan kullum sai na yi amfani da shi.

Ina shan ruwa ne sau uku a yini. Domin ni ba ma'abocin shan ruwa sosai ba ne a yini. Iya sau uku kawai nake shan ruwa. Nakan sha da safe bayan nayi kumallo, sai kuma da rana bayan naci abincin rana, sai kuma da daddare bayan naci abincin dare.

Ina amfani da matashi guda biyu a ɗakina amma kuma da guda ɗaya nake amfani. Guda ɗayan iyalina ne take amfani da shi wani lokaci amma ba ko da yaushe ba.

A'a, bana duba daftarin kuɗi domin ni ban samu wannan dama ba. Amma kuma sau da yawa na kan ga wasu abokan aiki da kuma ƴan uwa suna duba daftarin kuɗi. Abun yakan burge ni, yakan ba ni sha'awa sosai.

Abun da yake sa ni dariya guda biyu ne. Na farko, idan ina tare da masu raha duk lokacin da suka ba da wani labari na raha, nakan yi dariya. Na biyu kuma, lokacin da nake kallo fina-finan barkwanci, nan ma nakan yi dariya.

Nakan magance koke koke ta hanya guda biyu. Na farko, ta sauraron abokan aiki ta yadda zan gane hanyar da zan bullo musu yadda ba za a samu koke koke ba. Na biyu kuma, nakan yi kokari in magance duk wata hanya da za ta kawo koke koke ta wasu dabaru da nake yi.

Nakan share ɗakina aƙalla sau biyu a yini. Na farko da safe bayan na tashi da kwana, nakan share ɗakina. Sannan kuma idan na dawo daga aiki kamun nayi bacci, nakan share ɗakina nanma.

Eh, ina bin ka'idojin aiki sosai domin ni mutum ne mai taka tsantsan wurin bin ka'idoji. Sannan kuma irin wurin aikinmu shi ma akwai ka'idoji sosai wanda in ka tsallake su, za ka samu matsala da maigidanmu. Saboda haka ina bin ka'idojin aiki.

Abun da nake fara yi da farko a lokacin da na isa ofis, nakan gaisa da maigidana, in gaishe shi. Sannan kuma in gaisa da sauran abokan na aiki. Yin hakan ya saka daidaito tsakanina da abokan aiki na.

Kayan marmarin da na fi so shine abarba. Tabbas abarba yana daga cikin abun da na fi so saboda garɗinsa sannan kuma ga laushi sannan kuma a bangaren lafiya ma yakan ƙara wa jikin ɗan adam lafiya.

Tabbas muna samun horo a wurin aiki musamman lokaci lokaci. Akan kirawo gogaggun ma'aikata domin su horas damu akan sabbin abubuwa da kuma tsare tsare na zamani. Yin hakan tabbas ya kara mana ilimi akan aikinmu.

Kuɗin wutar lantarki a wata, musamman a wurin da nake yakan fara ne daga dubu goma zuwa dubu takwas. Duk da ma wutan ba wani samuwa take sosai ba amma ana fata nan gaba kaɗan za a samu sauyi.

Na fi son shayi domin kuwa shayi yana daga cikin abun da nake so sosai. Kusan kullum ina shan shayi sau biyu. Nakan sha da safiya bayan na tashi, sannan kuma da daddare ma kamun na kwanta bacci, nan ma ina shan shayi. Shayi yana daga cikin abubuwan da nake so.

A'a, ba na raba wurin da nake hayar gizo. Domin kuwa ban samu dama hakan ba. Amma kuma mutanen da suke yin hakan sukan ba ni sha'awa da mamaki har ina tunanin idan na samu dama ni ma zan yi hakan.

Sa hannu namu kusan kowane irin sa hannu ne wanda muka sani. Sa hannu dai da muka sani wanda ake yi akan takarda ta amfani da alƙalami ko kuma biro. Sa hannu mu ba sa hannu bane sai da ba. Sa hannu ne gama gari wanda aka sani.

Ina ƙara himma da kuma ƙoƙari a wurin aikina. Sannan kuma ina ƙoƙari in ga na je wurin aiki akan lokaci. Sannan kuma na gama aikina akan lokaci. Sannan kuma ina ƙara neman ƙwarewa a wasu sababbin fannoni domin inganta aikina. Sannan a lokutan hutu nakan zuwa kasuwa domin ƙara samun kuɗi a wannan fanni.

Ina cin abinci ne a wurin aiki a gurin wani abinci na zamani wanda ake kiransa da restaurant. Na kan ci abinci ne bayan mun fito hutu na rabin lokaci a gun aiki. Tabbas hakan yana ƙayatar da ni.

Eh, ina miga jiki da safe musamman lokacin da na tashi daga bacci. Yin hakan yakan sa jikina ya wartsake sannan kuma in samu karkashi kamun na fita aiki. Sannan kuma yin hakan yakan ba ni sha'awa. Ina matukar jin daɗin haka.

A kayan abinci, na fi son chin chin. Domin kuwa chin chin yana da matukar ɗanɗano da kuma daɗi, sannan kuma ga laushi. Son chin chin ya dauko ne daga lokacin da nake yaro ƙarami, lokacin ina firamari. Tun daga lokacin nake sha'awan son cin chin chin.

Ina ɗaukar jaka ta makaranta wadda ake goyawa a baya saboda nakan sa litattafai da wasu muhimman takardu a ciki. Sannan kuma nakan haɗa ha da kwamfutana da kuma wayar salulata wani lokaci nakan sa su a cikin wannan jaka ta goyawa.

Mahaifiyata da mahaifina su suke takkafa mini baya. Domin kuwa, mafi yawan lokuta sukan ba ni shawarwari sannan kuma sukan taya ni da addu'o'i. Sannan kuma duk lokacin da na shiga matsala, sukan yi ƙoƙari su gasa share mun hawayena.

Nakan magance koke-koke ta fanni biyu. Na farko, nakan yi hakuri na saurari wa'inda suke kawo koke-koke domin fahimtar su. Sannan na biyu, nakan yi kokari in ƙulla alaƙa da su domin mu samu shakuwa. Daga nan kuma sai a samu maslaha.

Kana iya tsalle igiya? Eh ina iya tsalle igiya domin kuwa har yanzu da sauran kwari na ni matashi ne akwai karfi a jiki na har yanzu.

Eh ƙwarai, ina kula ƙofa kullum. Domin kula ƙofa tsaro ne. Idan ba ka kule ƙofa ba? Kana cikin matsala domin wani zai iya shigowa a cikin gidanka a ɗakin ka cutar da kai.

Ina cin abincin rana. Misalin karfe biyu bayan nayi sallah, sallah ta azahar. A lokacin nakan samu isashen lokaci in ci abincin rana na cikin natsuwa da kuma kwanciyar hankali.